Eh to gaskiya ba kullum nake shan magani ba. Saboda magani ana shan shi ne a sanda mutum yake ciwo, shine rashin lafiya. Amma in dai lafiyan ka lau, babu wani abu da ke damun ka, to ba yanda za a yi ace ka sha magani. Magani ana shan shi ne domin warkarwa. To in ba ka da wani abu da zaka warkar a cikin jikinka, kaga ba za ka sha magani ba. Tabbas ina shan magani amma ba kullum ba. Ina shan magani ne a duk sanda bani da lafiya, a duk sanda jikina bai mun dadi. Kafin sai na je wurin likita ya auna ni, sannan kuma ya ba ni magungunan da ya dace dani. Na sha don na samu waraka akan abin da yake damuna.

Eh, a duk lokacin da na kamu da mura, nakan fara haɗa wani shayi ne ɗauke da sinadarin birnasu, ginger da tafarnuwa. Ya koma su ne shayina sannan kuma a mun farfesu me yajin gaske. In nai haka na kwana ɗaya, biyu, uku ban ga ya yi ya dauke ba sai na hanzarci wurin likitoci domin su duba ni. So bani magungunan da ya dace na sha.

Eh to gaskiya, ni ba ma ma'abocin cin goro bane. Balantana har na kai da tattaunawa. Goro dai nicotine ce mai ƙarfi, ni kuma Allah bai ɗaura min cin goro ba. Cin goro a al'adan malam Bahaushe da na taso, sai in shekaru sun ja kafin za ka ga ana cin goro. In ba haka ba sai dai mashaya, taba da sigari za ka ga suna shan, suna cin goro su tattauna shi su watsar. Wasu kuma sukan tattara goro su ci lokacin yayin da zuciyarsu ya tashi.

Eh to, a bikin da na fi so, sun kai kusan kaman kala uku. Na ɗaya ina son bikin hawan sallah duk da ban taɓa zuwa na kalla ko ɗaya ba a zahiri wanda akanyi sa ne a duk lokacin da ake biki na Sallah ƙarama ko kuma Sallah babba. Akan yi bikin ne tare da hawan da ake kira hawan daushe wanda sarki na gargajiya zai fito da al'adun gargajiya da a kai na baya da sojojinsa da maƙarabansa za su tafi suna tafiya a kowace daba tare da jagoranta wanda za ka ga sarkin baka tare da 'yan baka. Za ka ga sarkin dogarai tare da dogarai a bayansa. Za ka ga sarkin wanzamai tare da wanzamai a bayansa. Kowane sarki zai nuna ma mutane bajintarsa da kuma bajintar da jama'ansa suke iya yi. Biki ne da yake tara ɗumbun mutane ko in ce dubun mutane daga sassa daban daban ta duniya sukan zo su kalli wannan bikin da ke tara mutane dayawa haka. Sannan na biyu kuma ina son bikin da ake ta shiga sabuwar shekara wanda za ka samu jama'a da ɗumbun yawansu sun fito sun taru a wuri ɗaya suna murnan shiga wata sabuwar shekara tare da wasu abubuwan ban al'ajabi da banmamaki da ake a wannan lokacin. Sai kuma biki na ƙarshe da na fi so shine biki da ake na tsakanin ma'aurata musamman ma ace an gayyace ni a matsayin babban bako. Na kan je na ba idona abinci, na kalla abubuwan banmamaki da kuma abubuwan al'ajabi. To waɗannan biki guda uku su ne bukkunan da nake sha'awa da kuma na fi matuƙar so.

Eh toh, a gaskiya ni ba ma'abucin shafe-shafen mai bane. Wanda nake amfani da shi mai ne wanda dai kai na ya girme ni Yakuma jima yana eh-- da tasiri. Ba kowani mai bane wannan shine mai'n vaseline wanda company Unilever take yin sa. Shi akan same shi a ko ina a saassar nahi Africa, ban dai sani ko ana same su a kasan turai ba. Kuma da shi nike amfani, nike kuma in ba lokacin da ake iska ba, bama na shafa mai. Dan a lokacin zafi kawai ruwa nake wasawa, na pesa Tularaina, na cigaba da alamurata ta yau da kullum.

Gaskiya, a nakan tuna da abubuwa da dama a wancan lokuta da nake ƙarami. Babu abin da na fi tunawa sosai akai, wata a duk ranan Juma'a akan kwashe mu gaba ɗaya yaran da ke gida a kai mu gurin shaƙatawa. Mun yi wasannin mu, ba mun gama wasanni, sannan a ɗauke mu a kai mu shahararren gurin cin abinci a wannan zamani ta Mr. Biggs wanda ƙuraɗaɗin ta ke nan a kai ka Mr. Biggs. Za mu je nan a saya mana kayan ƙwalama, daga nan kuma a biya da mu ta Nanette. Shi kuma sun ƙuri ni a gurin yin fish pie da meat pie. Kafin nan a garzaya da mu a kawo mu gida. Sannan kuma abu na biyu da na fi tunawa ya haɗa da irin lokutan da muke fitowa bayan anyi sallah a magariba, wata zumun bayan isha'i, za mu fito yaran unguwa, mu yi ta wasanni, za mu yi ta wasan na har sai an kai wani lokaci da ɗaya daga cikin iyayenmu za su fito su kora mu, mu wuce gidajen mu. Wannan abu ya kawo mana haɗin kai da kuma danƙon zumunci a tattare da mu a wanda yaran yanzu ba su san menene wannan abu ba, ba kuma su samu damar da za su samu irin wannan abun ba saboda kayan ƙyalikali ta zamani. Gaskiya a wancan lokutan za ka samu ko laifi ka yi, abokin babanka zai iya hukunta ka ko maƙwabcin ku zai iya hukunta ka. Hakan kuma ya ƙara kawo mana danƙon shaƙuwa da kuma sanin ya kamata a cikin a unguwanni mu da mazaunin mu. Ya kuma kawo mana haɗin kai a tsakankanin mu wanda a har yanzu da muka girma wannan abubuwa yana tare da mu. Za ka ga kusancin mu da mutum ya wuce irin kusancin da kake tunani. Sannan kuma tun daga wannan lokutan za ka ga babu wayoyin hannu irin na yanzu. Mu kan samu lokacin da muke natsuwa muyi karatu sannan kuma mu ji a maganan magabatan mu ba kamar yanda yake a zamanin nan na yanzu ba. Gaskiya ba za mu ce kome ba da irin abubuwan da muka taso da shi. Side mu ce Alhamdulillah kuma a ko da yaushe in muka tuna sai mu ji dama ana mai da hannun a gogo baya, da mun bar wannan rayuwar mun koma wancan.

Eh, yadda nike aje takardun aiki ya danganci a wasu irin littattafai ne. Saboda ko wani takarda ma'ajinsa daban. Akwai a guraren da muke aje takardu da zaka ga mun bashi suna irin su G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Ga dai shi nan. Ko wani G yana da nashi. Kamar za ka ga G7 duk wani abu da ya ƙunshi harka ta koyarwa da za'a yi wanda aka fi sani da a training kenan, mukan sakaya abubuwan nan ne a cikinsu. Haka kuma akwai nambobin da shi kuma duk wani abu da ya fuskanci harkoki na tafiya ta yau da kullum yana ciki. Kuma harkoki na sa ababar hawa na kamfani ko na gurin aikin mu duka suna wannan, a wannan duro, wannan fayil in ne. Sannan kuma akwai wani fayil din daban a cikin GG din nan. Shi kuma yakan ƙunshi duk wani abu da ya samu a administration kenan, yanda ake tafiyar da abubuwa a cikin ma'aikata yana ƙunshe da wannan fannin. Sannan kuma akwai fannin da ke ɗauke da, akwai fannin da ke ɗauke da wato ainihin hada-hada da ake na ma'aikata. Sannan kuma akwai fannin da ya akwai wanda ya ƙunshi harka ta biyan mutane kuɗi na aikinsu da suke yi na yau da kullum. Sannan kuma akwai wacce a cikinsu ita kuma ta ɗauke ta ajiye duk wasu abubuwa da suka ƙunshi na sirri ne na ma'aikata. Sai sa kowanne ban fayyace shi ba saboda wasu abubuwan suna ƙunshe da abubuwan sirri ne ba sai ka fitar da su ba. So kowacce takarda a haka muke shi shirya ta. Wacce ke bada sauƙi a duk lokacin da aka zo nemar guda ɗaya. In kana neman kila a ko wace mota da aka yi aiki da ita, kamar watanni da suka wuce ko shekarun da suka wuce, za ka tafi G din da ke ƙunshe da wa'innan abubuwan ne, sai kuma a bincika a wannan gurin. Kuma a kowani shekara akan kulle wannan ita fayil a buɗe wata sabuwa saboda a samu sauƙin bincike. In abin da kake nema yana na shekara uku baya ne ko huɗu, sai a je cikin wannan guri sai a duba sai ka ga an zakulo shi, an yi shi ko kuma an baka shi. To da haka muke aje takardun mu a guraren ayyukan mu na yau da kullum.

Ruwan da nake sha kullum, wannan ai ya kasance da yanayin da muke. In muna cikin yanayin zafi ne, gaskiya ni kaina ban san adadin ruwan da nake sha ba dan ba na aunawa. Nakan iya sha maka ruwa zai iya kai lita uku a lokacin zafi in ma bai fi ba. Saboda duk lokacin da na gani sha zan yi. Sai dai in ba mai ido da ido da ruwan ba. Zai iya kai lita uku a lokacin zafi in ma bai fi ba. In na samu zan sha, duk inda na samu zan sha. Mai sanyi ne ba mai sanyi ba zan sha. In kuma yanayi ya canja aka je yanayin sanyi, shi kuma yanayin sanyi ba yanayi bane da muke buƙatar shan ruwa sosai. A wannan yanayi na sanyi nakan yi duk yadda zan yi, na ga cewa na sha ruwa, ruwa ma mai sanyi sosai. Ba can sanyi ba dai wacce bai da sanyi haka. Sannan kuma a wannan lokaci shi kuma na sanyi, ruwan da na fi sha a wannan lokaci na fi shan ruwa mai zafi irin baƙin ti wanda ake yinsa da lifton kaɗan sha ka sa zuma a ciki. Ku kuma ka samu dandai a kayan sinadari irin na su lemon tsami ko wani citta ka harhaɗa shi saboda ya gamsar da kai. Amma in na ƙiyasta ruwan da nake sha a rana, ya averagely na sa shi, zamu bashi a matsayin irin lita ɗaya da rabi nan zuwa wato ainahin lita biyu. Shi shan ruwa sosai yana da fa'ida a jiki sannan kuma yana ƙara lafiya. Wanda har mukan yi amfani da kalman bature da take cewa "Water is life" ma'ana ruwa shi ne rayuwa. Dan ko likitoci ma sukan ce ruwa ya fi, an fi bukatar ruwa a jiki akan abinci. Hassali ma in mutum ƙarfin jikin sa ya yi kasa ya je asibiti, za ka ji an ce a ƙara mashi ruwa. Wanda ka ga ruwa ce ake ƙara ma mutum ma a jiki. Wacce za ta ba shi nagarta da ƙarfi da yin ayyuka na yi da kullum, na yau da kullum. To ruwa dai ina ƙoƙari na ga na sha aƙalla lita biyu a rana. Amma in lokacin sanyi ne ina tunanin ba na shan ruwa ma ya kai rabin lita. Saboda a wannan lokacin jiki baya buƙatar ruwa.

Eh to gaskiya ina amfani da kafofin watsa labarai da dama. Dan na kan yi amfani da irinsu BBC, da su Voice of America, da su, eh, NTA, da su Arise Channel sannan kuma da su Channels TV da TVC. A kowanne da Al Jazeera ma. Kowanne a cikin wa'annan, eh, chanolin na kan, eh, ji program na musamman a cikinsu. Sannan kuma in ina so na ji labaran yaƙe-yaƙe da ke faruwa a ƙasashen duniya, sai na juya tashar Al Jazeera. A nan nakan bi da Morning Show. Bayan Morning Show kuma na kan, eh, amfani da TVC ita ma na ji wani shiri da ake kira Journalists Hangout. A nan na kan ɗinci duk abubuwan da ƙasata take ciki da kuma abubuwan da suke trending a wannan lokacin. Sai kuma suma irinsu chanolin CNN, na kan samu labarai abin da ke faruwa a nahiyar Turawa da kuma faɗin duniya. Kowanne, eh, channel yana da nasa mahimmanci da nake, da yasa nake amfani da su.

Eto, daidaita aiki da rayuwa abu ne wanda ya zama mana tilas kuma ya zamana dole mu wato ainihin daidaita sahu a tsakanin aiki da kuma rayuwa. Shi dai aiki dole ne in dai ka kai aiki don ka samu, ah, biyan buƙata na rayuwa da za ka zo ka biya duk buƙatunka da ka ke yi. Sannan ita kuma rayuwa in ka yi rayuwa dole ka ƙara da aiki a cikinsa. To duk wani abu da za ka yi a rayuwarka ba za ka yi abun da zai shafi aikinka ba. Saboda shi wani aikin shi yake taimakawa rayuwa ta tafi daidai. Aka ce "sesa sesa." Sesa nake ganin cewa yadda nake ni daidaita ta duk wani abu da ya ƙunshi aikina nakan yi iya ƙoƙari na naga na tsare shi da duk abin da zan iya tsare shi. Sannan kuma-

Eh to a wurin aikina nakan ci abinci ne a ɗakina saboda akan girka mana abinci daban daban so uku a rana. Duk sanda aka gama abincin nan, yaro na zai je ya karɓo. In na riga ne ci karin kumallon da suka bayar se kuma na jira se yamma na ci. Shi ne ake kira 101. Haka nake cin abinci a gurin aiki. Kuma hakan yana a abubuwan da ke dan ba ni lafiya da kuzari da kuma sauransu. Abu ne da kowa ma ze iya yi amma ba kowa ke iya yi ba. Dan in de baka motsa jiki dole zaka dinga ah cin kushewa a guri ɗaya. To amma kuma irin abincin da suke ba mu kashi 70% na wannan abincin carbohydrate ne. Protein nashi kaɗan ne da su fat and oil. Don haka dole se kaɗan sirka shi da abubuwan da kake dan siyowa a kasuwa kana ƙarawa. Wannan abincin da suke mana suna nasu ƙoƙarin amma be kai wanda muke ci a gidajen mu daɗi ba. Dan haka ni ma zan so ace sun samu sun ƙara gyara wan nan abincin.

Eh, nakan, nakan huta a gurin aiki ne duk sanda aka bani hutu. Hm, nakan huta kaman, uh, uh, bayan wata, bayan kaman wata uku nakan ɗauki hutu. Shi ya sa nike ɗaukan hutu. Hutun da nike ɗauka kuma yana da nasabi da, uh, da abun da muke, muke so. Shi ya sa muke, eh, ɗaukan wannan hutu. Kuma in ka gama aikin ka zaka iya komawa ɗakin ka ka huta amma wannan ba ma ce mai hutu. Hutun da muke, hutun da muke son mu, mu ɗauka shine wanda zaka tafi kai sati biyu, sati uku tare da iyalinka, da 'yan'uwan ka, ka kuma samu kaɗan sabanta su kaɗan, eh, kaɗan samu kayi magangana da su ka kuma yi abun da ya kamata. Hakan yakan taimaka mana ya kuma taimake mu da al'amuran da muke yi ta yau da kullum.

Eh, ina magance damuwa a gurin aiki ne ta hanyar da damuwar ta zo. In damuwa ta zo mai ƙarfi, na kan tsaya na kula na ga yadda ta zo kafin nan kuma na samu na je na samu oganena mu zauna mu tatta- Da za ku iya yaƙi da wannan damuwan da take tattare da ku ko kuma take tattare da, ah, ah, ta kuma take ƙunshe da abubuwan da kuke tunanin za ku yi. Ita dai magance damuwa a gurin aiki ya haɗa da sasantawa tsakaninku da kuma saurare abun da ya kai da kawo wannan damuwan ta sashi daban-daban, sannan kuma a zo a tattauna cikin maslaha a ga yanda- ba tare da an ba ma kowa wahala ba, za ku ga an magance ta. Wata zubin ma jama'a basa sanin damuwar da aka shiga, sai dai kowai su ga yanayi ya canja an magance wannan yanayin da ake ciki cikin sauƙi kuma cikin limana.

Gaskiya na yi amfani da lema a lokacin ruwa. Toh amma wata zubin ba ma ka sanin ruwa zai sauka. Saboda munanan masu ilimin kimiyyar ganin saukar ruwa yawancinsu maƙaryata ne. Sai su ce maka za a yi ruwa, ruwan yaƙi sauka ko su ce za a kwana biyu ana ruwa, a zo ruwan ma kwata kwata ma ba alamunsa. Toh ko ka biya ma maganganunsu biya aiki, kuma sai kai ta yawo ma da lemon ruwan yaƙi sauka. Amma ana dai ruwan ne zan fita zan yi amfani da lema. Tafiya na a cikinsa ba tare da na damu ba ko kuma na samu wani, eh, maslaha na tafiya, Nakan yi tafiya na ne, ina taƙama da kuma sauransu don ko guje guje ma bana yi a cikin ruwa. Wannan na ɗaya daga cikin, eh, abun da nake yi a lokacin ruwa. Lema ba ta zama mun dole ba. Inda ita nayi amfani in babu ita kuma na haƙura. A ƙasa ma ita a ƙasarmu amfani da lema, in ka ɗauke ta tambari wata jam'iya ne da ta shekara goma sha shida tana zaluntan al'ummar ƙasa. Don haka wanne abun ma ya sa gaba ɗaya, amfani da lemon ma. Sai ya ɗauke ka sai ya ɓata maka rai ko kuma kana tafiya da ita ka ɓata ma al'ummar da ke. Yankin da ba sa ƙaunar wannan jam'iya, ka ɓata musu rai. Shi ya sa bana amfani da lema a lokacin ruwa, amma kuma in ta kama. Nakan yi amfani da shi.

Eh, na kan yi karatu kafin in kwanta. Akasali ma abin da na fi karantawa kafin in kwanta sune, eh, addu'o'in bacci. Na kan yi addu'a kafin na runtse ido. Sannan wani lokutan kuma na kan ɗauki littafi mai girma in samu in karanta ko da jizi'i biyar ne ko jizi'i biyu sai na kwanta. Shi ma yakan ba ma mutum wani, mutum wani, ah, ah sauƙi. Yakan ba ma mutum wani kamar lafiya a cikin jikinsa. Na kan yi ƙoƙari naga na yi wannan karatun ne duk sanda dare ya yi kuma na shiga ciki zan hau gado. Addu'a kuma na kan yi ta ne a deɗe lokacin da zan kwanta. Daga baya kuma in barcin ya zo toh, in bai zo ba kuma toh shikinan. Amma a lokuta, wasu lokutan barcin yakan iya satar mutum ba tare da ka samu ka yi karatun nan ba kafin ka kwanta. Sai ka ga barcin ma ba kai wani barci mai daɗi ba. Sai dai ka ga barcin yana maka hamagu hamagu, yana maka lala lala ko kuma ya maka saisa saisa. Wa'innan abubuwan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa ni ke, eh, karatu kafin na mike ƙafafuata a kan katifa na kwanta bacci. Eh, oke, barci da kwana duka abu ɗaya ne. Ƙasarmu dai mun fi amfani da barci. Sokotawa da ƴan Ghana sun fi amfani da kwana.

Gaskiya a duk cikin wasanni babu wasan da na fi so nake yin shi da gaskiya, nake nishaɗantuwa in ina yin shi sannan kuma nake samun farin ciki, nake samun walwala da annashuwa da jin daɗi a gurin yinsa irin ta harkokin wasanni. Hakan ya kai ni da san ƙungiyar ƙwallo ta Manchester United. Wanda ko mun wuya ko mun daɗi mukan tsaya tare da ita. A lokacin da muke ci, muyi murna, a lokacin da ake shan mu Manchester ba. Sai dai ya ƙara mana kuzahari da kuma san wasan. Wannan wasa ta ƙwallo ta sace zuciyar duk wani matashi da ya taso a wannan zamani. Ƙwallo abun so ne kuma abin yi ne. Sai dai kuma, kash a kan iya kai ka injury da za ka iya shafa watanni, shekaru ko kuma ya sanadiyan ka ka daina buga wannan ƙwallo har abada.

Eh to gaskiya ni mutum ne mai son inda akwai hayaniya. Shiya sa na bar inda nake zama na koma zama a jihar Lagos. Saboda a duk faɗin a Afirka ta yamma babu ƙasa ko guri da ta kai jahar Lagos hayaniya. Zaka ji hada hadansu ta rayuwa, ta yau da kullum takan fara ne tun asuban fari. Ko kuma ince ita ce New York in na Afirka. City that doesn't sleep kenan aka ce. Garin da ba a bacci. A kowane lokaci akwai hada hada. Sannan kuma zaka iya gani tsakar dare ƙarfe uku na dare kaje ka ga go slow a wurare. Sannan in dai baka da hayaniya to gaskiya zaman wannan guri ta jihar Lagos ba zaman ka bane. Saboda ita jihar Lagos dole sai in kana da kayya hayya hayya kafin zaka iya rayuwa a cikinta. Gari ne da ke son hayaniya kuma gari ne da hayaniyan ke koya ma mutane yi ne, yi yanayin zama, zama da ake yi a rayuwar duniya. Saboda zaka samu mutum mai sauƙi, zaka samu mai zafin kai. Zaka samu wanda ma sai kun ɗan buga an goge raini kafin nan. To gaskiya hayaniya abu ne da ya kamata a ce. Duk wani mutum ya maida hankali a kai kuma ya koya yanda ake a zama cikin hayaniya. Saboda ba ka san inda rayuwa za ta kai ka ba yau ko gobe. Ni a nawa tunanin hayaniya yana da dama sannan kuma shi ma wurin da ba hayaniya yakan baka wasu ilimi. Amma ilimin da ake ɗauka inda hayaniya take ya fi wanda ake ɗauka a wurin da ba hayaniya. So na kan ji hayaniya sannan kuma na kan tsaya na saurara menene in hayaniyar da nima zan shiga ayi da nine zan yi in kuma wacce zan koma gefe in kalla ne in ba ido na abinci nayi dariya shi ma na kan yi.

To, kamfanin wayar da nake amfani da ita waya ce ƙirar kamfanin Tecno Tecno ɗaya daga ƙirorin da aka yi ta an yi wannan wayar ce a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Sunan wannan waya ita ce, ah, Techno Spark 40. Waya ce da takeyar shakwashakwa kyamararta kuma ta na da kyau. Sannan ƙwaƙwalwarta da ma’adanar ƙwaƙwalwarta ta kai ɗari da ashirin da takwas. Sannan kuma injin ƙwaƙwalwarta shi kuma ya zo da takwas a haɗa sannan akan lokaci. Tana da sauri, tana ɗaukar hotuna masu kyau sannan kuma abun da ya fi komai ƙayatarwa a cikinta shine ba ta dadewa a chaji take cika. Duk lokacin da ka saka ta a caji kafin ka farga wayarka ba don komai ba don dai wayar ita kanta ta samu sauki. Kuma wayar tana da daɗin sha’ani. Idan ka riƙe ta sau ɗaya sai ka so ka ƙara riƙe irin ta. Sannan kuma ka ji daɗin amfani da ita. Wannan wayar waya ce da ni kaina tun da na saye ta na ji daɗi sannan sana'ar da na yi a cikinta ya fitar da kuɗin ta yanzu haka. Ina ma tunanin rabuwa da ita ne in ƙara siyo babban ta. To ta riga an ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Wannan Tecno da nake riƙewa Spark 40 ya riga ya biya kuɗin sabulu. Na ji daɗin amfani da ita kuma na kan tallata wa jama'a su ma su saye ta, su yi amfani da ita. Za su ji daɗi. Akwai alheri ɗumamɗumam, akwai hotuna lafiyayyu waɗanda za su iya saka su a TikTok da sauran hanyoyin sadarwa da suke amfani da ita.

Tabbas ina son cin abincin titi, wato a kasar mu nan Najeriya kuma abincin kan titi shi muka fi kira da wato mama food. Ok, ba food muke cewa ba mama food yauwa. Shi abincin kan hanya. Zaka iya cin naman kare, wani guri zaka ci naman jaki, wani guri har naman doki, wani guri kuma har naman ma alade da bera duka zasu haɗa maka su gurmaya maka a sama duka kwashe jabge. So nakan ci abincin kan titi amma ba wai a ko ina ba. Kuma abincin kan titi yana da daɗi. Sai dai kawai tsaftan wurin muhallin siyarwan ne ba zama dole ya kai maka yanda kake tunani ba. Sannan kuma kakan ga kifinsu, kifin ka samu ka ci abinci a gurin. Amma dai ba ka safai mutum ke iya cin abinci a wayannan gurare ba saboda wasu guraren kan hanya ne sosai. Sannan wani kuma yana gudun aganshi a gurin, sannan wani kuma yana ganin ƙazantan gurin, wani kuma shi ba ruwan shi kawai duk abun da zai shiga ciki ya shiga to mu ke nan. Da abincin kan titi don mun saba tafiye tafiye in ma ba ka ci na kan titi ba to na ina kake son ci?

Eh ina yin amfani da kunnin waya sosai ma kuwa. Asali ma bana son amfani da wadda take zuwa wireless. Na fi son amfani da shi asalin kunnin wayan wanda zan soka socket ɗinsa a jikin wayata sannan in kafe shi a cikin kunnuwana in sa wannan abubuwa ba don kome ba saboda sautin da ke fita a ciki ya fi na ka dinga sa shi a waya kuma fa ya zama private ke nan ka killace kanka. Sannan kuma ƙaransa ya fi ƙaran wanda ka siya a kasuwa wanda ka ta zo da wayar tafi kyau. In ka sa shi a kunnenka zaka yi kallon ka cikin nishaɗi, za ka amsa wayoyinka cikin jin daɗi, za ka yi hada-hadan ka da muke yi ba don mu yi kome ba don mu tabbatar da cewa mun ƙaurace ma mutane da, da amfani da shi kunnin waya. Kuma shi kunnin wayan nan yakan zo a kala-kala. Akwai wanda yake zuwa mara igiya bature ke kiransa wireless. Akwai kuma wanda yake zuwa da igiyarsa wanda za ka soka shi a waya. Akwai kuma wanda sai dai ka jona shi ta Bluetooth ka ci gaba da amfani da ta wayana direct. Ba ruwana da in cajin shi ya ƙare na sa shi a caji. Ka ga wannan ya fi maka sauƙi da ka kunna wayanka za ka soka shi ka cigaba da hada-hadar ka ta yau da ainahin kullum.

Eh to, abubuwan da nake yi don nishaɗi, nakan yi abubuwa da dama don nai nishaɗi. A duk sanda nake buƙatar nishaɗi, nakan, ah, killace kaina, na tashi, ta kanis ta Kano, na bar inda nake, na tafi wuraren shaƙatawa wurin da suka haɗa da irin su Fifth Choca a cikin jahar Kaduna wanda za ka je ka yi rayuwa kamar kana ƙasan waje. Nakan hau doki a cikin gurin, sannan kuma nakan fito wani guri da ake kira Kajuru Castle. In ka je gurin, bambancinka da wanda yake Ingila kawai ya hau jirgi ne. Saboda irin castle inda su ke ƙasashen Turawa, irin su ne a wannan guri. Dan ko hotuna ka yi a wannan gurin ka ɗaura, za a yi tunanin kana wani ƙasa ce irin su Wales ko Scotland. Saboda irin wa'inan ƙasashe ne ake samun wa'inan gidajen. So nakan yi abubuwan ne don nishaɗi, na je da iyalina mu yi nishaɗantu tare, mu sadu da juna mu kuma wato ainihin, ah, ƙara ƙarfin dankon soyayyar mu a tsakanin mu. Wannan abubuwan su ne abubuwan da muka ɗauke su da mahimmancin gaske.

Eh nakan yi kiran bidiyo. A inda nake yanzu a gurin aikita a cikin jahar Neja ƙasar Najeriya, basu da hanyar sadarwa da za ka iya waya kasafai kai tsaye da abokan mu'amala. Amman in muka kafa aa wato shi ainihin WiFi namu muka haɗaye da duniyyan intanet sai mu ɗauki wato ainihin aa manhajar WhatsApp ka buɗe sai ka yi waya. A kullum nakan kira iyalina na tattauna da su ta manhajan WhatsApp sannan kuma nakan bidiyo call da su, na gansu su ganni, naga lafiyansu, na tabbatar da suna zaune a cikin ƙoshin lafiya kafin na wato ainihin musu abin da ya kamata.

Eh to, a nakan yanke farce na sau ɗaya a sati biyu in yi sake girma kuma a sati biyu in ƙara yanke shi. To amma ba wai yanke farcen bane nawa matsala. Farce na, na hannu ci gefe da gefen shi har izuwa ya kai can ƙasa ƙasa. Wata zuɓin haka kawai nakan sa hannuna a baki. Nayi ta cin, nayi ta cin yatsa na, nayi ta cin yatsa na, in naci yatsa na, na wato ainihin, eh maida shi. Cin yatsa yakan zama mini abu mai, abu mai, ah sauƙi da zan yi shi. Ina kuma ci ne kawai dun sha'awa ba wai wani abu bane ya faru da ni ko, ko ah ta dalilin wani abu. Amma duk sanda zan dai ga mai yankan farcen a duk sati biyu nakan ah yanke shi sau ɗaya. Hakan kuma yakan zo mini cikin sauƙi. Amma yanzu inda nake kafin ma na samu mai yankan farcen, shi kan shi aiki ne babba wanda kuma, wanda kuma ba wai ah daɗi bane yake da shi. Kawai dai sabo ne da na saba da cin farce nake cin wannan farcen nake yin duk yadda na so na yi da shi.

Eh nakan kwana a kan gado, aah saboda ina da gado a ɗakina amma in kwanan gado yayi yawa, wata zubin nakan zo na kwana a ƙasa don na ɗan samu sanyi a cikin a kan simintin da ke cikin wannan ɗaki nawa. Shi ma wani salo ne na sa jikinka in yayi tsami, ya dawo a daidai kwanciya a ƙasa kenan. Don kwanciya a gadoma in yayi yawa yakan sama mutum a ciwon jiki da ciwon baya. Amma sauƙin rayuwa a haka. Dalilan da ya sa ni ke kwanciya kenan. Shi bacci a gado in yayi yawa matsala ne sannan haka bacci a ƙasan ma in yayi yawa sai ya sakar maka da cutar melo eh mi eh nimoniya. So za ka ga katako ne sai dai su ɗan shimfiɗa bargo a samar wannan ainahin gadon. Amma nikam gaskiya dai a cikin biyun nan in zan gaya muku wanda na fi so, na fi son in ɗale kan shan tale. Ya kamata nayi a cikin a kan wannan gadon.

Eh, ina shan ruwan sanyi musamman ma a lokacin da ake zafi. Samun ruwan sanyi ya kam ma al'umma wahala amma ni kam ko a lokacin sanyi nakan sha ruwan sanyi sannan kuma a lokacin zafi ma nakan sha ruwa mai sanyi wanda ma har da kankara a cikinsa. Shi sanyi, shi shan, shan ruwan sanyi yana sanyaya cikin zuciya, yana sa ma mutane sanyin rai sannan kuma yana sa ma mutum, eh, sauƙin zuciya ba kamar yarda zafi yake ba. Ko da ka taso ne da ƙishi sosai in ka zo ka nemi ruwa mai sanyi ka sha amma in kuma ruwan ya cika sanyi, za kaji ya ƙara baka, ya ƙara kafara jin wani ƙishin kuma shi yasa muke, nike ganin hakan bai kamata ba. Abin da ya fi dacewa shi ne kawai mutum kaɗan samun ruwa mai sanyi, ba can sanyi sosai ba sai ka sha shi. Ni dai mashayin ruwan sanyi ne. Ina shan ruwan sanyi ba don daɗi ba don dai kawai ya kwantar mun da hankali sannan kuma ya bani natsuwa cikin rai na.

Ehh to gaskiya ni, ma abocin zuwa kasuwa ne a wato ainihin ranar da take ranar Talata. Ranar ne ake cin kasuwa a nan yankin da nake a jahar Neja, Mariga Local Government, shiyar Bangi. Duk wani abu da kake ɗan so wanda bai taka kara ya karya ba a wannan kasu shi don ka zo ka yi amfani da shi na yau da kullum. Wannan abu ne da wato ainihin yake da matuƙar tasiri a tattare da mu a wannan guri, sannan kuma mukan ji daɗin amfani da shi. Haka kuma yakan sa mu ɗan samu sauƙi na rayuwa. Wannan kasuwa yana ƙunshe da kayan hatsi da dabbobi da kayayyaki kaya a wannan shiyar. Kai kuma da kake bukata kake son ka siya to dole fa sai dai ka tafi kasuwa a irin wa'innan lokutan. Nakan je ne a misalin karfe shabiyu na rana, saboda a wannan awanni ta shabiyu a irin wannan ke ci. In kasuwar ta ci ta gama ci sai mutum ya ɗan je ya yi a abubuwan da zai yi na wato yau da kullum. Ba abun dai da mutum zai yi sai dai ya gode wa Allah dan in ranar ta zo kana da lafiya sai kaje ka cimma burin ka na duk abun da kake wato ainihin bukata.

A tsakiya a cikin rananni na mako, babu rana mafi kyau kamar ranar Juma'a. Ranar Juma'a ranan ƙarshe ce ta mako. Ni ma da nike nan, ranar da aka haife ni kenan. Rana ce wanda ake tashi aiki da misalin sha biyu. Daga nan kuma sai ka tafi ka gungura rayuwa, ka shaƙata a inda kake so. Sannan kuma ka yi duk wani abu da kake son yi ba tare da ka samu wani takura ba a wuraren aikinka. Saboda shi sati da Lahadi ba ranaku ba ne na aiki. Hakan kuma yana taimaka mana a wajajen da za mu iya samu lokaci da za mu ziyarci 'yan uwa da abokan arziki sannan kuma har mu samu mu fita unguwanni da iyalannu. Mu je muɗin shaƙata, mu sakata, mu wahala sannan kuma a mu dawo. Juma'a gaskiya ta fi kowane daɗi rana. Siya sa Bahaushe ma ke kiranta da suna wato Juma'atu babbar rana. Gaskiya Juma'atu ta ci ka babban rana saboda bukunkuna da dama a ƙasar Hausa hakan sa su ne a ranan, a ranan, a ranan wato ainihin Juma'a ko kuma Asabar. Amma ranar Juma'a in aka ɗora a masallaci, sauran taron biki sai a koma gidajen 'yan uwa a yi shi. Shiya sa shi ranar Juma'a ya fita daban da sauran ranakun da ake da su a mako. Ranar Juma'a dai dai-dai take da kowace rana a zahiri amma a gurinmu kuma rana ba ta da tsawo. Saboda ko a gurin aiki ma sha biyu na rana ake tashi. Sannan in aka tashi sha biyu na rana kowa zai tafi inda yake. Wani zai yi tafiya ya tafi garinsu, wani zai koma gurin iyalanshi, wani kuma zai tafi can gurin 'yan'uwanshi ba za ya dawo ba sai ranan Monday da safe. Ranar Juma'a shiya sa za ka ji shugaban ƙasar Najeriya yakan warewa na rana ya ce Thank God it's Friday. A jiha ta kuma ta Kaduna bama a zuwa aiki a ranar Juma'a nan saboda don ma'aikata su samu su natsu su kuma yi tunanin wasu abubuwa da za su dinga yi da zai kawo musu kuɗi na yau da kullum.

Eh tabbas, nakan yi musabaha da mutane saboda su mutane rahama ne. Ina musabaha da su. In na tashi da safe, zamu haɗu, zamu gaggaisa sannan kuma zamu ɗan yi hira, muyi magana ta halin rayuwa da jama'an da suke kusa da ni da ƙofar gida. Sannan kuma in na fito na ga mutane a zaune, ni ina tafiya nakan ɗaga hannu na musu salama in ce musu wato "Salamun alaykum" na ci gaba da tafiyata. In kuma wai inda muka haɗu akan hanya, nakan tsaya na ba su hannu mu gaisa muyi musabaha yadda kamar yadda a addinin musulunci yace. In ce musu "Salamun alaykum" su ma su amsa ni su ce min "Wa alaykumu salam". Gaskiya dai wannan abu, abu ne da na taso da shi tun ina ƙarami. Haka naga iyaye na na yi, sannan haka naga abokaina na mutunci su ma suna yi. Sannan haka kuma na ga mutanen unguwar mu na yi, ni ma haka nake yi. Musabaha yana ɗaya daga cikin kamala ta mutum. In kai mai yawan musabaha da mutane ne, za ka ga jama'a suna faramfarar da kai wanda kuma abu ne wanda za ka iya yi ba tare da ka ɓata ma mutane rai ba saboda ita dai musabaha kowa yana son ta. Sai dai wanda ba shi son al'ummar mutane. Manzon Allah ma, wanda a kai duniyar domin sa likin ya umarce mu da mu dinga yin salama a tsakanin mu. Musabaha abu ne wanda ta samu asali sannan kuma muke ƙoƙari mu ma mu riƙe ta, mu ba wa 'ya'yan mu wannan dama su ma su ba ma 'ya'yan su wannan dama. Ba mu rashin musabaha yakan sa mutum ya nisanta tsakaninsa da 'yan uwa da kuma al'umma da kuma mutanen gari. Musabaha yana ɗaya daga cikin cikakkiyar kamala da Allah yake ma manyar mutane.